A'a, doya wani nau'in abinci ne aa gashi shukashi kuma shi tsironsa acikin kar kashin ƙasa yana ɗaya su abinda ake cewa root plant su ana samun amfanin ne a ƙarƙashin ƙasa. Sannan ana dafa doya ta hanya guda biyu, ko dai a dafa ta farar ta ko kuma in an dafa a daka ta domin a yi sakwara. Ana girbe doya ne bayan ta gama nuna.

Tumatircin da na taɓa gani a wani waje ne a yankin jahar Jigawa. Ada ake kira dashi baturiya, inda shi a kan kansa ba tafkin ba ne amma gabon waje ne da ruwa yake taruwa kuma tsuntsaye suke zuwa wajen. Tin daga nisa har tin daga girma suna zuwa suyi rayuwa.

Da safe ina somawa da shan ruwa sannan na ci abinci. Haka da yamma ina somawa da shan ruwa, haka na ci abinci. Haka da daddare ina somawa da shan ruwa, kan in ci abinci. Wannan shine abin da na fi mayar da hankali wajen shan sa wato ruwa.

A gaskiya bana jin wani banbanci tsakanin hausa da take cikin gida da kuma hausa da take makaranta. Sakamakon makarantar da gidan duka daga yankin ɗaya suka fito haka za lika ɗaliban ma na yanki guda ne. Don haka ni dai a ɓangare na ban cika jin wani banbanci ba.

Ina ajiyar kuɗi ta hanyoyi da dama ina ajiyar kuɗi a asusun banki ina ajiyar kuɗi a aljihu ina ajiyar kuɗi a gida waɗannan duka hanyoyi ne da nake amfani da su wajen ajiyar kuɗi. Sannan wani lokacin ina amfani da digital wallet irin su Opay, Palmpay, Moniepoint, kuda, Haga da dai sauransu domin ajiyar kuɗina. Musammun kuɗin da zanyi amfani da shi yau da gobe ko kuma ƙananan-- na magance ƙananun matsaloli a abun da be wuce ɗari biyar dubu ɗaya ba, so nakan ajiye shi a wannan waje. Wannan shi ne hanyar da nake bi wajen ajiye kuɗaɗena domin yin amfanin yau da kullum.

Gaskiya waƙoƙin zamani aah su na da daɗi a kunne amma ba ma'ana ba. San sakamakon ana yin su a manya manyan sutudiyo na zamani. Suna jera salon waƙa mai daɗi amma kuma wannan waƙar bai zama lalle ta bada ma'ana ba. Ah, wannan ya kasance sabanin waƙoƙin ɗa wanda da aka fi sani da waƙoƙin gargajiya wanda yawanci rubuta waƙa da za a yi, waƙa ce mai ma'ana ko kuma akwai wani sabon muhimmanci da ake so a sau. Ko waƙoƙin zamani basa amfana da mutum a komai a fannin ilimi ko kuma nazarin rayuwa. Wannan shine ra'ayina dangane da waƙoƙin zamani da waƙoƙin ɗa.